To tafiya ta mafi nisa ita ce tafiyar da na yi daga Kaduna zuwa Fatakum, jihar Yobe. Jihar Yobe da safe. A'a gaskiya tafiya ce ta ɗauki zai kai aƙalla sa'a huɗu zuwa biyar. Ni da ni da wani abokaina ne muka tafi lokacin mun tafi bautan ƙasa.

To, ka ga kamar bokiti shima duka kalma ne da kalmar Hausa ya aro, ya aroshi gaskiya ne. Alƙalami ka ga kalma ce ta Hausa. In dai. Da yawa mutane basu san cewa wanna kalma ba, aro bane. Sannan kawai kalmar Hausa ce kawai. Amma kuma wasu larabci ne wasu Ingilishi.

Ɗayan da muka ja na ji alfahari sosai shine ranan da naga ƙanina ya koyi wani abu da na ɗade ina koya mashi. So ranar gaskiya naji alfahari matuƙa a raina, na ji daɗi. Ka san in ka koya ma utum abu kuma ka ga ya koya to abun akwai ƙayatarwa da alfahari cewa eh lallai wannan zaka ji cewa eh lallai wannan. Kai ma ka yi wani abu.

To guras, mu anan inda akafi ko ina gurasa da waina a garin Kano ne gurasa fulawa ne ake samun garin alkama kenan a kwaɓa shi, sai dai ya kumbura sai a je a dinga gasa shi a kan tandan waina. Eh, ana cin shi da ko da yaushe ma, safe, rana, dare amma ana cin shi da ƙuli ne.

To magana a cikin iyalanmu wanda ake yawan faɗa gaskiya magana ce da ba ta wuce shine kawai ka mai da hankali ka taimaki kanka kuma ka roƙi Allah. Kar ka nemi kowa awurin komai wannan ita ce kalmar da mahaifinmu yake yawan gaya mana. Ka nemi komai a wurin Allah ita ce kalmar da yake yawan faɗa mana.

Gaskiya ni ban san kalmomin tasha min tasha da ake amfani da su a tasha da kuma zancen hanya ba gaskiya tunda dai ni ban yi aiki a tasha ba. Zancen dai kuɗin shi ne na san shi kamar dai za ka ji ana cewa sha biyar to suna nufin to dubu ɗaya da ɗari biyar kenan su ne.

To idan aiki, yayi yawa mai tsarawa da nake shi ne menene yafi mahimmanci, sai ku fara daga abun da yafi mahimmanci zuwa wanda mafi ƙarancin mahimmanci. Haka nake bi a hankali. Abun da yake bani haushi kaga kana aiki kaman ba ka yi ka yi ka yi ka yi ka juya kaga aiki a gaban ka tali. To wannan abun yana da matuƙar ɓacin rai.

To tafiya na wurin yau da kullum gaskiya ni da ke kasuwa ta tana kusa da gida ne a ƙafa kawai nake zuwa. Na shirya na fita zan tattaka ɗaya, biyu, uku haka baya ga ba nisa na riga na kai zuwa inda nake so na kai. Hmm lokacin a tafiyan ƙafa baya wuce minti goma na kai to shiyasa bana hawa abun hawa.

To gaskiya ni bani da gogewa a lokacin biki ko shagali. Eh bana da gogewa. Ina dai ɗan wuwwurga abinda dan'iya. Eh nayi biki, nayi rawa'awaren bikin na saboda mun yi wani ɗan ƙwarai ƙwaryan walima to wani ɗan ƙwarai ƙwaryan shagali. Eh bana jin da gaskiya ne bana natsuwa naga ina ti ƙarawa ɗinnan.

Eh to zamanin da ake raba waƙoƙi da Bluetooth da katin memory lokacin da akai anawa. Zo ka tura mun ta Bluetooth sai ka zo da wayan ka wanne yazo da nashi kuka sai abun nan. Eh shago kake zuwa shagon turi muke cewa ba shagon saka waƙoƙi ba. In kaje zaka faɗa abubuwan da kake so a tura maku. A yanzu abubuwa sun samu sun sauƙaƙa.

To fasahad data fi mana aiki amfani a aikin mu itace fasahara ta wannan AI da aka fito da shi. A na koyi fasaha rai saboda ni abun na karanta ke engineering computer a jami'a. To ina amfani da shi idan akwai data. Kada daraja ta yanzu a yi, in ba wannan fasaha ta AI gaskiya zai wuya yanzu kaga aika yana yiwa cikin sauƙi.

Ito shi ɗaure igiyar takalmi koyama yaro. Abu ne da za ka yake ɗauka lokaci ba ra dai ba. Amma ni ta yanda nike fara koya wa shine sai in ɗauko takalmi, sai na ɗaura a gaban shi na ce kalla ya fara yi ahankali ahankali. Ka gani, ka ga yanda za ka yi, ka ga yanda za ka yi har ya fahimci me kake nufi, san kai. Wannan shine abun da nake fara yi.

Masa a abincin gargajiya yana aiki shimu a ƙasar mu, kasan ko wane gari akwai abin da sukayi fice. Toh good arin Bauchi sunyi fice da masa, sunyi fice da masa ƙwarai daga salo a ƙasar mu. Da ƙarshe ace Bauchi ne Yakubu, ana cin ta ƙuli ana kuma ci da miya.

Lokacin da na, abin da na koya daga kuskure shine akwai lokacin da wani ya ce zai su zo suna ba da wasu yaren, ni kuma na yi karɓa saboda ina tunanin ya so ya kwashe mana labarbaro. To ina shiga wata makaranta, wanda dalili ya sa na ki ƙarɓan scholarship amma daga baya na gane na yi kuskure.

To, tunanin damina, a duk abin da yake zuwa shi ne zaka ga ya za'a yi a tafi gona ayi noma, eh noma nake yi kawai gaskiya. Anna yin noma sana'ar a gyara unguwanni, hanyoyin, ruwa a bubuɗe su saboda gugun cututtuka. Yazaa yi a samu kuɗin taki, duka dai tunanin baya wace waɗannan.

Zaka duba yanayin kafishi buƙata ko yafika buƙata, yadda zaka iya taimakawa da kuɗinka ko ƙarfinka ko tunaninka duka yanayine da ake.

Dole mutum ya buɗe ma kan shi kofofin samun kuɗi, saboda a yanzu inda rayuwar takoma aiki ɗaya ba ya yi. Zaka ga ɗan in ka buɗe wata hanyan, ɗan katatun bukata suna yin ƙarshen wata kuma idan albashi syazo sai kaga ya tare maka wata wata ƙafan. To haka ake da kaɗan da kaɗan sai ka ga an kai ma gaci. To haka aiki ne.

Eh to, nan da shekara goma yankin mu zai iya cigaba sosai a ganina, zai yi--- har mu'amala da yanayin unguwar komai ina fatan zai cigaba muna fatan nan da shekara kafin shekarar goma a ce an samu kwalta an yi shi yan da ya kamata gaskiya. Saboda haka ina tsammanin zai yi.

Ito a ɗan nan da shekaru masu zuwa aikin ma'aikata za a buƙata shine koyan da fitil inine AI. Dalili kuwa ko maza kamfani suna koma automation ana ƙirƙiran tsakaƙo-tsakaƙo. To shawarar zan ma matasa su je su koyi ilimin fasahan AI gaskiya shine kawai.

Babbar riga da hula sutura ce na Hausawa kuma tufafi ne kira-kiri. Ana sa shi ranar Juma'a ko kuma ranar Sallah ko ranar Eid. E, a ana samun shi a wurin tela za ka je a kai ɗinki sai a ba ka babbar riga da hula. Gaskiya haka dai, babbar riga da hula ai sutura ne mai masifar kyau.

Ni dai gaskiya ina cin abincin da cokali sosai, amma kuma 'yan takama in sa hannu shi ma ina sawa. Dukka ba wani abu ne mai matsala ba. Ina ci da hannu, ina ci da cokali saboda ai manufarsa ita ce abincin da ya shiga ciki cikin jin daɗi da annashuwa. To ina cin abinci yadda ya kamata.

Eh to gaske ba ni da wani ne abu da nakeyi aiki don ƙara aiki. Kawai ni ina mayar da hankali a kan abun da ya kamata. Idan nasa mai aiki ne ya so mu mayar da hankali a kan yin aiki ya taɓa, kuma shi ne. To ina jin daɗin wani abun, shine abun da naƙi domin ƙara aiki amma ba na shinkomai.